Eh lokacin hutu yana da mahimmanci a wajen mu so mu kamar mu ka samu hutu. Haka iya yin aiki wayanda mutum yake da su kamar irin ziyara ko ka ɗanyi wanke wanke ko wanki haka.

Eh, lokacin da ake fita aikin gaskiya kamar sha ɗaya dai zuwa ƙarfe goma dai zuwa sha ɗaya haka de gaskiya ba a wuce wannan lokacin. Ba a wuce wannan lokacin. Mutin da ya yi latti sosai shine ya kai around twelve.

So gaskiya de, eh, miyar da na fi so a cikin waƴanda ake da su kamar akwai miyar agushi haka ko kuma miyar zogale ko kuma miyar ganye haka de.

Eh, abubuwa da dama sukan iya sa ni dariya kamar akwai in ga wani ya yi wa wani abu wanda bai san shi wanene shi ba, yana tunanin bai kai ba, ya mai dariya. Sannan ni kai na akwai abin da an kamin ko kamin wani abu wanda na san na fi ko na iya kamin magana aƙan shi. In ya na ban.

Muna rubu bama rubutawa amma dai gaskiya muna abin, muna aiki da shi, ya tantance abubuwan a lissafin su da mukan iyan lissafa su. Amma rubutun nedai gaskiya ba a yi. Kawai ana yin abin ne da haka.

Eh, abokan ciniki ana samun irin wannan tanks ko a wajen su. Kamar ka tura wa mutum kaya kana buƙatar kuɗin a lukacin san nan kuma sai ka je ka baya online ko wani abu mai kama da haka. Ya zamanto kana jiransa, ya saka ma kuɗin kuma shi kuma alhalin baya, baya yayi operation.

Hotuna na suna nan, ni bani da wani wajen ajiye hoto kawai hoto waƴanda nake da shi a wayata in yi tafi ya tafi kenan. Sai kuma idan na yi posting a midiya in ina neman hoton in je midiyan in ɗauka amma ba ni da wani wajen da nake ajiye hoto.

Eh da yake ni ina jin daɗi gaskiya sosai amma dayake bana bana aikin salari ko wani abu. So aikin da muke yi gaskiya kusan mu zamu ce koyaushe ana biya, sai dai ɓangaren wa rutiɓi da ake yi.

Eh, yana da juriyar zafi gaskiya amma dai irin ta ta sanyi haka dai ba sosai ba amma zafi bana jin baya damuna sosai. Wani zubin ma hassan yinma ina da juriyar sa haka, ina da kau da kai. Ko da ina na ji sosai nikan iya yin haƙuri, da jin da nake.

Eh, ya ina da sauri na rubutu gaskiya. Ina da sauri na rubutu dan a lokacin ma class muna da yawa a ciki na kan iya zuwa na ɗaya. Na kan iya riga kowa gama rubutu. Ina da gaggawa ta abu gaskiya. Du abunda zan yi ina yin shi ne cikin sauri.

Eh muna samun horo wajen aiki, a wuraren aiki da abubuwan da ka iya da abubuwan da ba ka iya ba, duk za ka, ka na ƙoƙari ka na ƙara fahimta yadda suke. Muna ƙoƙari wajen yin abubuwan nan dai gaskiya sosai.

Okay. Eh yaga yawanci kalolin nasu ba wani wannan bane ba. Akwai haka ja sai green haka kuma. Amma dai an fi samun dai garin haske an fi san fari. Fari yana da kyau sosai a ciki.

Eh wallahi ana ɗan saɓawa. Kuma wani zubin ana samu a sa, ana samu a sa. Amma dai sawar ba dole bace ba ce gaskiya.

Eh munayin wannan gaskiya zuwa eh lokaci zuwa lokaci sometime dai akan sami shiri a wannan amma wa sosai ba de gaskiya ba gaskiya ba ko da yaushe ba.

Eh akwai irin ɓangaren jajaye haka ko farare gaskiya sun fi amma dai mun fi samun bangaren waƴannan jajaye sunfi amfani sosai akan sauran waƴancan din, su dole sai ka haɗa sa daga baya kawai.

No, wurare masu hayaniya ba su da daɗi gaskiya. Sede haka irin silent waje ko irin haka daji ko wani abu dai haka amma hayaniya bata da amfani.

A'a bana aiki da magani gaskiya. Bana aiki da shi. Bana yi gaskiya. Sai kamar in ta kama ko, larura da rashin lafiya ko wani abu mai kama da haka. Amma haka dai, sinƙin fakitin bama yi.

Eh muna zuwa kasuwa sosai. Muna zuwa. Ana zuwa kamar kowane lokaci amma a kan iya samun hutu a sati. A kan iya samun hutu a sati.

Eh, yana da kyau gaskiya karɓi saboda akwai lokuta da bayan faruwar rana akwai irin abubuwan da muke shiga. So wannan lokacin yana da mahimmanci sosai a wajenmu. Yana da dalilinsa.

Eh wallahi muna yin tafiya da sauri gaskiya. Saboda cimma abinda kake so kaje kayi cikin gaggawa bana yin slowly tafiya gaskiya.

Eh gaskiya ne akwai kamar irin wasan ƙwallon ƙafa haka yana da mahimmanci sosai, kamar muce ball haka ko wani abu.

Eh muna yin iya na dide gwargwado gaskiya. Kuna kula da shi yadda ya kamata? Muna kula da shi. Amma ba mu samu irin shamfu da sauran wasu abubuwa. Ba mu samu ba nan gaskiya.

Eh muna jagorantar su ta ɓangare kamar na guruf haka ƙo kuma space haka da ake yi a Twitter ko wani abu mai kama da haka. Amma dai wasu abubuwan ba a jagoranci su ne ba ɗaya, ba wannan waɗansu makanya za a wajena.

Eh muna duba su a duk daƙiƙa da dama. Muƙai bincika wa saƙon WhatsApp ko Gmail. Har ana sama da su goma haka ko fiye da haka ma.

No, da dama ta ni ke aiki, eh, MTN gaskiya. Amma na ga jiya akwai matsalar network na MTN, sai nayi subscription na Airtel. So har yanzu dai gaskiya ita ce dai airtel nan. Ba na aiki da, ba na aiki da WiFi gaskiya.

Eh wuta wacce wuta mukan iya kunna ta mana. Kunna wuta muɗa yake mutanen Afirka a ba wani abu bane mai wahala mu anan. Muna da ƙoƙari wajen yin kunnawa gaskiya. Musamman ma lokacin rani.

Da yaragowar abinci da mun gama shi, muke nan ba da almajirai haka ko wani mabukaci. So da yawa ma muka na abinci, iya wanda mutum zai iya cinyewa shi yake buƙata.

Eh, ina aiki da turare gaskiya. Nakan iya sa shi ko da yaushe ina aiki da shi. So ina iya aiki da shi kullum ko sama da haka. Wala aiki da turare sosai saboda yana yawa.

Mhm, bana, bana son barkono. Bana son kayan yaji sosai gaskiya. Bana aiki da shi. Na fi son abu haka me saɗa saɗa.

Muna inganta ayyukanmu wajen ƙara neman ilimi a kan abin da muke ci. So anan shi ma ƙara inganta ayyuka ne gaskiya sannan kuma muna bayyana abubuwan da muke da su.

Eh ina rufi da mutane masu daraja, masu mutunci. Wanda suke ganin mutuncina shine kawai. Sannan ina mutunta masu mutunta ni.

Irin wa'yan nan abubuwan ni basa sani dariya saboda muna yin dariya ne kawai lokacin da abin dariya ya zo. Amma bawai haka kawai mutum zai ɗauki wani abu kawai idan ya ganshi ko ya faruda wani abu mutum ya dinga dariya. To ins dariya amam ba a randomly ba. Ina yin dariya a sama saman ne.

Eh, muna yin lissafi na abin da muka samu da abin da zamu kashe. Amma ba a wurin damali haka ba, saboda sometime muna ɗaukar wasu abubuwan, mun haɗa su da wasu abubuwan.

Eh, maigidan mu shugaban wajen aikin mu, oga na ne wanda mahaifiyar mu ɗaya da shi ma. Ba yan aiki muna da alaƙa dashi ta jini. Danuwa na ne saboda yaya na ne. Muna da alaƙa da shi mai ƙarfi.

A dai ba ni da wata takamaiman lamba da na fi so amma na kan iya ɗauka haka randanmali, na kan iya zaɓar alambobi, na kan iya ɗauka tara, na kan iya ɗauka tara. Tana ɗaya daga cikin fabiyol nomba dina da nake da su.

Eh ina son zama kusa da taga sosai. Ɗan ko a makaranta ina kokarin inga na yi irin wannan abubuwa. Ina son zama a bakin taga. In da naje saboda samun sukuni da shan iska haka. Sannan kuma mutum yana samun balance in ya tsaya a wajen taga.

Eh, so ina yin wannan payment ta waya ɗinnan. As a trader ina yin wannan payment, muna yin swapping tsakanin mu da matan, mu tura musu ko kuma su tura mana. Sannan kuma akwai wayanda muke magana ana ce musu 'yan bumburutu. Su ma suna siya daga wajen mu, muma na siya daga wajen su, mu tura musu kuɗi su tura mana.

A'a, na fi son zama a kan kujera fiye da tabarma gaskiya. Saboda kujera tana da daɗi. Saboda in ka zauna a kujera za ka ɗan samu ka yi balas ko walwaye. Amma ya danganta daga inda na je. In na je wani gurin in tabarman na samu ma ita ma ina iya aiki da ita. Amma na fi ƙaunar kujerar da yake da tabarma idan na sami ita ke nan.

Eh, ina da lokoti wanda nake wanke kayayyaki. Su ne irin lokacin da mutum ya samu kamar ranar Saturday kenan, Saturday ko Sunday. Amma mun fi samun time irin Sunday saboda a rashin fita wajen aiki da aiki a rana ce ta hutu, mutum yakan iya yin wanki a wannan lokaci.

A ni gaskiya ba ma abocin jin kiɗa bane ba. So imma abune haka na fison sound, na fison sound fiye da kiɗe kiɗe. Ba ma abokin kiɗe kiɗe bane gaskiya saboda ban cika jin shi ba bana aiki dashi so nakan waya ma nakan iya samun waya da ban san wani irin music ne har in rabu da ita ban san wani irin music ne a cikin shi ba.

Eh na samu nasarori bila adadin a bangaren aiki. Toh ma nasarar da na fi jin daɗinta ita ce nan wadda zan gane cewar wanda nake jin daɗinta ita ce ina cikin abu, inga ina cikin aikina sannan kuma na fahimci yanda abun yake. Abu ne na zamani haka wanda zai taimake ni a nan gaba.

Lokutan da babu wutan lantarki, nakan ciro waya ta in kunna fitila in samu inyi wasu abubuwa. Saboda mu nan dama rashin wutar ma abun ya ɗan zame mana jiki saboda ba ko da wane lokaci muke da wutan ba. A kan kawo wuta ne a twenty four hours muna samun ta awa sha ɗaya.

Abun da nake fara yi da safe idan na tashi na farka, zan taɓa wayana inga lokaci. Bayan nan zan tashi sai in yi alwala, in yi sallah, in yi addu'a. Sannan se inzo in ɗan kwanta in zaro wayata in ɗanyi binciken da nake yi in ɗan ɗora ayyukan da suka rage min wanda na gama su ban kammala su ba daddare se in ƙarasa.

Ba na aiki da jakadar kuɗi. Ina aiki da ajiho ne na wando kawai, sai kuma bank wanda nake da su sai ATM. In zan karɓi kuɗi, zan tura ko in ba da kati a cire. Amma ba na aiki da wata jaka ta sa kuɗi ko ta sa wani abu bayan wannan.

A'a ina true out ina amfani da intanet ko wace lokuta saboda intanet yana da matuƙar muhimmanci a wajena saboda haka ina aiki dashi ko wani lokaci. Ina aiki dashi ko wani lokaci nakan iya samun awa takwas zuwa tara.

Ba na, ba na, ba na ajiye wani kwafi na bayanai na, so na kan iya rubutawa wani lokacin abubuwa na sirri. Idan na fuskanci kuma hakan zai ban matsala, na kan iya ƙona su. Ba na kwafin abuna sirri saboda ban san ya zan kasance ba.

So duk ranar da aka yi biyan albashi lokaci ne na farin ciki dama gaskiya saboda kuɗi ne dama wanda kake jiran lokacin zuwan su sannan kuma ka zo ka sami su. So mukanji shauƙi lokacin da aka ce ga wani lokaci da za a biya mu kuɗin mu aikin mu.

Eh ana yi saboda wani zubin ma idan aiki ya ma yawa kakan iya shiga bayan lokacin sa manyan yawuce za ka iya ci gaba da shi saboda kaga ƙoƙarin ka kammala shi akan lokaci. Mu kan iya yin wannan gaskiya, su tari ma akan iya samun wannan abun a lokutta da dama.

Abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiyata akwai yawa. Ina yawan shan ruwa, sannan kuma ina gudun shan maggi da mai haka ko gishiri ko wani abu. Sannan ina motsa jiki, sannan kuma nakan samu in yi bacci a lokacin da nake jin sa.

So ajiye kuɗi baya yiwuwa saboda kowane abu kan iya zuwa a cikin uzururrukan shi. So ajiye su dama kafin ka zo lokacin akwai bukatunsu. Ba zai yiwu mutum ya ajiye kuɗi ba sai dai ya yi na wani ɗan taƙi mutum zai iya tara ajesu a banki uzurrin sati ɗaya sai mutum ya cire.

Eh nakan iya yin haka. Musaman waƙoƙin Indiya nakan iya samu inyi wannan abun aman kuwa dayawa irin wasu wakokin ina sauraron su ne. Koɗa na iya yin su, ban cika yin irin wannan bin waƙa ɗin ba. Bana yi sosai.